Eh, na fi son tufafi wacce take fara, fal ko kuma ace fari wanda keda zane zane. Zane-zanen baƙi ko kuma zane-zanen an kore.

Eh nakan wanke tufafi alal haƙiƙa kaman sau biyu a sati, wani lokaci kuma sau ɗaya. Ko da yake ya danganci yanayin, tufafin da su ka yi datti.

Eh nakan kare wayata daga ƙwayar cuta ta hanyar a goge ita wayar a duk lokacin da na gama amfani da ita sai in samu wani kyalle mai tsafta in goge shi.

Eh, tabbas na kai wanka cikin zuciya. Ko da yake wannan ya danganci yanayi da na samu kaina, amma lokaci ne na jin daɗi ko kuma lokaci na wani kunci.

Ina ajiye hotunar waya ta ne a cikin, aa ma'adana ta cikin waya wanda ake kira wurin ajiye hotuna. A nan na ke ajiye hotuna a waya ta.

Eh ina iya jefa dutse nesa tunda alhamdulillahi, a ni lafiyayye ne, babu matsalan da nake da shi a hannuna wanda zai hana ni iya jefa zuwa nesa.

Eh, ina jagorantar mutane ne ta hanyar, aa, buƙatan shawararsu a duk sanda shawara ta kama. Sa'annan kuma da kiyaye hakkin juna a tafiya.

Eh, raguwar abinci na kan ajiye a cikin firji don in zo in ɗumama washe gari in ci, amma dai a gaskiya ba na zubar da ragowar abinci ko kuma in yi kyauta da shi ga mabukata.

Eh, ina kallon Inuwa ta a lokacin da nake, a cikin natsuwa da kuma neman wani abu da zan tuna su ubangijina mai tsarki.

Eh, ina cimawa manufar tallace-tallace, koda yake ya danganci wane irin tallace nake yi, akeyi a wannan lokaci.

Eh ina amfani da ajiya a yanar gizo musamman ajiye hotuna waɗanda nake buƙatan amfani da su a nan gaba to nakan ajiye su a yanar gizo don samun su a duk lokacin da nake buƙatan su.

Eh, ina musabaha da mutane. Wannan abu ne da addinina ya koyar da sunan idan na haɗu da mutum na mishi sallama. To, abu na farko shine da ma in miƙa mishi hannu sai mu musabaha.

Eh nakan koyi fasaha sabo wurin nutsuwa da kuma bibiya ga shi wanda ke koyar da wannan fasahan. Sa'annan kuma nakan yi tambaya ga waƴanda suka fi ni sani.

Eh, wannan ya danganci yanayin aikin da ke gaba na. Idan akwai aiki mai mahimmanci, to ba ana daidaita a lokacin kwana, sai dai in tabbatar cewa na idda wannan aikin da ke gaba na.

Eh cikin kayan marmari waƴanda na fi so, na fi son kankana, sannan kuma, nakan, ina san abarba, wannan kuma jifa jifa ne, sai kuma mangwaro da dai sauransu.

Eh tabbas ina tafiya kasuwanci a duk lokacin da na samu saƙon cewa akwai wata harka nan kusa to nakan shirya in tafi kasuwanci zuwa wurare waɗanda suka dace.

Eh idan nazo tufar dam miyau ko yawu nakan daidaitci inda mutane basa wucewa. Sa'anan kuma nakan duba wuri ne wanda yake da tarbaya ko in ce ƙasa don in samu in harbi ya miyau da na zubar ko in ce miyau da na tufar.

A'a kuɗin wutar lantarki a wata ya danganci yanayin da aka bamu wuta amma alal hakika aksari a abinda nake biya baya wuce dubu biyar wannan kuma dai abune da na ƙiyascewa kaina dan ganin cewa na ɗan daidaita ko in ce na kamanta wurin biyan kuɗin wutar lantarki.

Eh muna da dangantaka a mafi a'ala, dangantaka mai inganci, dangantaka mai dangantaka na aminci da mu da maƙwabta sabida mu kan kiyaye haƙƙinsu a kanmu. Sa'annan kuma sukan yi ƙoƙarin kiyaye haƙƙinmu a kansu.

Abincin da na fi so ya haɗa da shinkafa da wake, sakwara sannan kuma tuwon masara da miyan kuka da kuma miyan kuɓewa.

Akal hakika nakan kalli wayata cikin sa'o'i da dama dan sabida yawancin harkokina suna da alaƙa da amfani da ita waya.